Kana yin motsa jiki kullum? Dangane da motsa jiki gaskiya ba ko da yaushe ba ne nake samun damar motsa jiki saboda me saboda sammakon da na ke yi yau zuwa gurin aiki da kuma yammacin da na ke wajen dawowa. Hakan ni yake baya ba ni dama wajen motsa jiki kamar yadda ya kamata. Amma dai alhamdulillah tunda wajen aikin nawa ina tafiya a ƙafa ne, a'a iya ɗaukan wannan ma motsa jiki.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? A gaskiya ƙasar da take gidanmu gaskiya ba ƙasa bace ba. A ƙasan gidanmu inka kasa shi kaso biyu, rabi tiles au rabi siminti ne, rabi kuma intalok ne.